Nakan gaishe da mutane ne da yaren da na fi gane wa. Mafiya yawancin lokuta nakan gaishe da mutane da Hausa ne. Idan na ganka da safe nakan ce maka ina kwana, idan kuma da rana na ganka nakan ce maka ina wuni, idan kuma da daddare ne na ganka sai in ce maka a kwana lafiya. Mafiya yawancin lokaci na fi gaishe da mutane da yaren Hausa ne saboda mutanen da suke kewaye da ni sun fi gane yaren Hausa ne. Shi sani ke gaisuwa a ko da yaushe da yaren Hausa. Kuma idan na zo shiga guri na kan yi sallama Assalamualaikum kamin in shiga guri shi ma gaisuwa ne.

Mafi yawancin lokaci idan na kamu da mura nakan tafasa ruwan zafi, in rufe jikina a cikin ruwan zafin hayakin, ya dinga shiga hancina, kuma in tafasa ruwan zafi in dinga shan ruwan zafi, in dinga shan ruwa mai dumi a koda yaushe. Nakan shash shafa da jikina domin zafi. Kuma idan na kamu da mura nakan sha maganin mura, nakan sa safa, nakan yi wanka da ruwa mai ɗumi a koda yaushe in dinga sa safa a jikina. Ina lullube da jikina in tabbatar cewa ina cikin dumi a koda yaushe.

An haife ni ne a watan Satumba goma ga wata. Am, an haife shi ne a watan Satumba goma ga wata. Shi ne lokacin haihuwa na.

Idan zan kwanta barci, baccina nakan yi amfani da matashi biyu. Ɗaya nakan ɗaura shi a kaina, ɗaya nakan ɗaura shi a gefe ta baya na. Idan ban sa matashi biyu ba wani lokaci nakan tashi da ciwon jiki. Shiya sami fi yawancin lokaci idan zan kwanta nakan yi amfani da matashi biyu ne a ko da yaushe.

Nakan sha ruwa kusan lita goma a rana, amma a ko da yaushe idan na zauna nakan sha kamar leda ɗaya a take. Ina son in dinga shan ruwa sosai saboda yana gyara min jikina. Shan ruwa kullum yana gyara jiki.

Tabbas na kan sa turare kullum idan zan fita. Ina da turare na fesa, ina da turare na shafa kuma ina da turare na saka wa a hammata. Mafi yawancin lokaci na kan sa turaren da ba shi da ƙarfi sosai.

Eh, ina karanta jarida da lokacin da waya basu yi yawa ba. Nakan karanta jarida amma yanzu da wayoyi suka yi yawa, mafi yawancin labari na nakan buɗe ne in karanta ba'a jarida.

Eh nakan kunna wuta, nakan iya kunna wuta. Ina kunna wuta idan zan yi abinci. Nakan kunna wuta idan zan ƙona datti. Idan nayi shara in wuri yayi ƙura nakan kunna wuta.

Nakan yi magana da abokan cinikina cikin fahimta da kyakkyawan murya. Nakan so mu gane juna da ni da abokan cinikina ba da tsawa ko kuma da nakan yi magana yanda za su fahimce ni a koda yaushe.

Da na kan dauki aƙalla sa'o'i biyar ko sa'o'i goma na kan kalli wayana. Amma yanzu ba na kallon waya na daddadewa saboda ina da matsala idanuna kuma ina cikin watan Ramadana. Yanzu dai aƙalla na kan yi amfani da sa'o'i uku ko huɗu.

A lokacin da bani da wutan lantarki na kan kalli wayana ko kuma in zauna indin ga hira da yarana ko kuma mu zauna mu dinga wasanni da yara. Amma mafi yawancin lokaci idan dai ina da waya na kan yi amfani da wayana ne.

Abun da ni, abun sha da na fi so shine lemon kwalba. Ina son lemon kwalba musamman ja. Ina jin daɗin shan shi a koda yaushe idan yana da sanyi. Ina matukar sha'awan shan lemon kwalba.

Ina, ina ɗaura kulli. Mana ɗaura kulli ne abu mai sauki, so na kan ɗaura kulli. Na kan ɗaura kullin ɗankwali, na kan ɗaura kullin igiya idan zan yi shanya, na kan ɗaura kullin takalmi.

Eh nakan hura wuta da itace idan zan ɗuma ruwan wanka da safe. Nakan sassaka itacena, in sassaka robobina, in sassaka ganye, in hura wuta da safe in sa nakan ɗaura ruwan zafin wanka.

Ina amfani da mai vaseline ne wanda nake haɗawa da kaina. Nakan haɗa shi da man kaɗe da man ja in kwaba, in dinga shafa ko kuma ta sa'i ina amfani da man gurguwa, bana son amfani da mai mai ƙarfi a jikina.

Nup ban iya ɗinkin tufafi ba, ni ba tela bane, mafi tela ne suke ɗinkin tufafi. Amade idan riga na yi yage na kan yi amfani da zare da allura in ɗinka shi, amma wai sabon tufafi ban iya ɗinka wa ba.

Na taɓa rubuta rahoto sau biyu zuwa sau biyar lokacin da nake makaranta. Nakan rubuta rahoto idan muna karantawa a layi inda ake tara yara. Amman dai yanzu ban fiye rubuta rahoto ba.

Na fi samun kuzari da safe, saboda da safe lokacin da na tashi guri da sanyi, kana jin daɗin lokaci amman ni mafi yawanci da yamma na kan ji kaina a gaje. Na fi samun kuzari da safe.

Nakan farka kullum da sassafe saboda zan yi sallan asubahi. Nakan farka wuraren ƙarfe 5 da wani abu. Ko da yaushe shine lokacin da nake farkawa idan zan yi sallan asubahi.

Idan na farka da safe kullun nakan tashi da safe nayi sallah. Bayan nayi sallah in tada yarana an fara shirinsu makaranta, na musu abincin da za su tafi da shi makaranta, na musu abincin da za su karya na musu wanka na shirya su.

Wurare masu hayaniya akwai makaranta inda yara ke zuwa, akwai gurin hidima, gurin suna ko gurin biki. Duk waɗannan wuraren akwai hayaniya kuma inda yara suke wasanni.

Nakan yi amfani da wayana sau biyar ko sau goma aƙalla a ko da yaushe- mafi yawancin lokacin da nakan amfani da wayana idan nikaɗai ko kuma idan banida abun yi ko kuma yarana sun tafi makaranta.

Abincin da na fi so shine alale. Yanda a ke yin alale, ana yin shi da wake ne. A wanke wake, a saka tumatur, a tarugu, a kai niƙa.

Nakan ci abinci a inda ake saida abinci. Mafiyancin lokuta akwai shago kusa da inda muke aiki.

Eh, rubutuna yana da kyau, yana da kyau sosai. Dan nakan ji mutane suna ce mini ina da rubutu mai kyau.

Nakan rufe baki lokacin hamma saboda yana da kyau. Mu addininmu ya ce mu rufe bakinmu a lokacin da muke hamma.

Ba na kuka a lokacin da na ke yanka albasa, amma idan albasar yana da zafi nakan sani in yi hawaye.

Nakan ji kukan zakara da safe musamman ma da sassafe a lokacin da ka ke bacci.

Ni ba hayaniya baya damu na sosai, ko da yara suna hayaniya bai cika dame ni ba.

Ban iya duba lambar QR ba, ban san yanda ake dubawa ba. Yanzu ma aka turo mun abu in duba amma ban iya ba. Na rasa yanda zan yi in duba shi.

Ina amfani da tsintsiyan kwakwa, ina amfani da tsintsiyan laushi a lokacin da ake shara. Tsintsiyan kwakwa muna amfani da shi ne muna share inda ba iya share da tsintsiyan laushi.

Ban iya tuƙa mota ba. A lokacin da na so in koyi tuƙa mota, na shiga daji. Tun daga lokacin na ke jin tsoron koyan tuƙa mota.

Nakan share gidana sau biyu safe da yamma idan yara sun datti da shi amma ba su dattata shi ba. So ɗaya kawai nake sharewa.

Au, na fi son kayan zaki idan ina cin abinci ko kuma ina so in sha shayi. Nafi son in yi amfani da kayan zaki.

Umm nakan yi wasan ƙwallon ƙafa da yara, nakan yi wasan guje guje da yara na.

A irin kayakin da na fi so, na fi son dogayen riga. Ya fi daɗin sawa, ya fi sauƙi doga riga. Na ki so shine gida sauƙin sawa kuma yana da daɗin harka doga riga.

Aikin da na ke yi a gida kullum, na kan yi wanke wanke, na kan shirya yara na, na kan yi girki, na kan gyara gida sosai, na kan shirya yara na su tafi makaranta.

Na kan ci abinci da cokali kuma na kan ci da hannu. Idan tuwo ne, na fi so in ci da hannu, idan kuma shinkafa ne, na kan ci da cokali a ko da yaushe.

Ba na shan magani kullum. Nakan sha magani ne a lokacin da ba ni da lafiya. Idan ina da lafiya a dalili, ni ne zan dinga shan magani. Ba na shan magani kullum. Sai dai idan ba na jin daɗi, shine nake shan magani.